To, mudai a gargajiyance na fi son itacen dalbejiya ko dashi. Duk wanda na samu daga ciki zan iya goge bakina da shi. Cike nan zan goge bakina. Eh, wannan dai mai dai da kuke magana. Itace ina son man darbejiya.

App ɗin da nake tura saƙo shine akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Twitter, akwai TikTok, akwai kuma YouTube. Kuma akwai message da nake turawa ta layin wayata. Ina turawa ne don tura saƙo.

To, gaskiya wannan hausan da kuke so, wannan tambayar da kuke so a amsa, ni ban san fikicin tufafi ba, fikicin tufafi. Saboda haka ban fahimci me kuke cewa ba akan wannan fikicin. Tufafi dai na sani yauwa amma ban san fikicin tufafi ba.